Kana fatan sannun ciyewa.

Kana aji da koko liko hannu.

Me kake yi lokacin da babu ruwan lantarki?

Kana yin aduwa kullum.

Nawa ne yan uwan da yake a gida?

Nawa takalma kake da su?

Sau nawa kuke yin taro a makon?

Kana kallon tamraro da rana.

Kana cire takalma a gida?

Wane lokaci na shekara ka fi so?

Kuna yin wuta da itace?

Yayan ji, "Dawa lin aikin ku yake."

Kana son buɗe taga a ɗaki?

Ya ya kake magance koke-koke.

Wani irin sabulu kake amfani da shi?

Me kake yi in daga farko lokacin da ka isa?

Wani irin fikan so lokaci.

Wayanka tana dadanta haske da kanta.

Wani irin askin rana ka fi so?

Yaya kake gina dangantaka ta kasuwa ce?

Kana amfani da kallon waya?

Wani lamiri ka fi so?

Yaya ka ke tafi?

Wacce, wacce bi ki ka fi so?

Kana iya gaba da rawota.

Kana sauraron rediyo.

Ka n a son wurare masu hayaniya.

Yaya kake danganta aiki da rayuwa?

Ka na yin aikin bayan lokaci?

Kana tuna wa goro.

Yaya dangantan ku da abokan aiki?

Kana duba ba da tarenkudi.

Kana karatun ƙarfe.

Yashin ka ke cika wayan ka?

Kana son dauka wuta na?

Kana sayan kaya a yanar gizo?

Wani irin tasiya kake amfani da shi?

Me ka fi so da yamma, karfe yanka, a yanka?

Kana fin so hawa matan kala ko?

Yashin ka ke wuta wa, wa, a wurin aiki.

Kana fin son zama ko tsayawa.

Kana jin tsoron kara?

Son nawa kake goga Akora?

Yaya kake jira a layi?

Wani irin burodi ka fi so?

Kana ƙarin wayan ka daga ƙwara ƙuta?

Wani lamiri labu gadanku?

Kana saka tsira-tsirai a gida?

Me yake baƙu gwangawan a aiki?

Wani irin kaki son ba yarwa.